Ina wanke kayayyaki na, wani lokaci ina wanke su da safe, wani lokaci ina wanke su da rana, wani lokaci ina wanke su da daddare. Ba lokacin da ba na wanki. Ko wanne lokaci idan yana yi datti ina wanke su ne. Ba na jira sai wani lokaci wai takamaimai ko da safe ko da rana ko da daddare. A'a, duk lokacin da kayana suka yi datti ina wanke su ne. Ba na jillawa sai wani lokaci. Shi ne kawai. In da safe sun yi datti ina wanke su da rana in sa su. In da rana sun yi datti ina wanke su da daddare in sa su. In da daddare kuma sun yi datti ina wanke su da safe in sa su. Don haka kowane lokaci ina sa su ne, ina wanke su ne kuma ina sa su. Saboda haka ba lokacin da ba na wanki da daddare, da rana, da safe, da daddare. Ko wane lokaci ina wanki. Duk lokacin da kayana suka yi datti, a lokacin ne nake wanke su. Ba wai sai na jira. Ba wani lokaci kuma ina tara kayan wanki ne daga baya kuma sai in yi wanki. In na tara su gaba ɗaya sai in wanke su sai in goge su sannan in rinƙa sa abuna ɗaya bayan ɗaya. Saboda haka, saboda haka wanki ko da wane lokaci ina yin shi ne. Kawai dai ya danganta da yanayin, ya danganta da yanayin lokacin da suka yi datti. Ko da wane lokaci idan suka yi datti ina wanke su. Ba wai jira nake yi ba. Ba jira nake yi sai sun yi koba suyi datti ba.

Gaskiya ni bana bukukuwa ranar haihuwata, gaskiya. Saboda haka na nihin maulidi kenan. To ni gaskiya bana yin bukukuwa ranar haihuwata saboda haka gaskiya bana yin shi birthday kenan. To ni gaskiya bana yin bukukuwan ranar haihuwata saboda haka gaskiya bana yin shi birthday kenan. Ma ni ban yarda da wannan rana ba, ranar da aka haife ni. Don haka ni ban ma san rana ba, ban san wacce rana ba ce ba, balle ma an ce in yi bukukuwa, in yi wani biki da aka haife ni. To don haka gaskiya bana yin waɗannan bukukuwan kwata-kwata, kwata-kwata bana yin su. Don ban yarda.